Me kake yi don kiyaye lafiya? Ah, abubuwa da dama. Zaka ci abinci mai kyau don ka kiyaye lafiyarka. Zaka sha abu, sha mai kyau don kiyaye lafiyarka. Zaka je guri tsaftataccen guri don kiyaye lafiyarka. Sannan kuma zaka riƙa motsa jiki don kiyaye lafiyarka. Kuma zaka riƙa rigakafi don rigakafi ya fi magani saboda duk saboda lafiyarka. Lafiya ai itace uwar jiki babu mai fushi da ita. Lafiya ai duniya ce, lafiya ai maƙura ce. Allah ya ƙara mana lafiya. Amin summa. Amin.

Kana iya tuƙin mota? Eh gaskiya ina so dai in koyi tuƙin mota. Saboda mota dar ce, mota abun alfahari ce. Saboda koda da ruwa zaka hau mota zaka je duk inda zaka. Zaka ɗauki iyalanka. To don haka ka koyi tuƙin mota abu ne mai matuƙar muhimmanci. Saboda abu zai iya faruwa ace ga mota ka tuƙa. Kamar abin da ya taɓa faruwa da mu, rikicin da aka taɓa yi aka ɗauko mu kuma wanda ya ɗauko mu ba shi da lafiya. Ya ce in mun iya mota mu amsa mu tuƙa sai gashi an yi rashin sa'a. Duk cikinmu ba wanda ya iya tuƙin mota. Don haka ka koyi tuƙin mota ko don gaba. Yanzu inda ace bai motsa ya miƙe ya ci gaban tafiya. To yanzu da ya zamu yi? Don haka gaskiya tuƙin mota ar dai ai dar ne dole mu maida hankali mu koya.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, za ka turo ma saƙon da ya baƙaci sa hannu. Dole za ka saka hannu saboda a gane ka amince da abin da aka turo. Amma abu ne na fitarwa don ka sa hannu za a fitar da shi.

Me kake ci a wurin aiki? Ina cin abinci, ina cin shinkafa da wake, ina cin indomie, ina cin doya. In tuwo ma ya samu za mu ci. Dan ni aikina a gida nake, bana zuwa ko ina. Gida na ni shi ne ofis ɗina, shine gurin aiki na. A to a koda yaushe ina yi aikina a cikin kwanciyan hankali.

Me kake saya daga kasuwa? Ina siya siya sosai idan ina so in je kasuwa sannan ina tura iyali na itama ta mun siya siya. Zaka iya siya kayan sallah, zaka iya siyan cefane, kamar kawu da muke zuwa zamu siya kayan miya, mu siya kayan cefane, madara da suga, kayan tea da abubuwa sosai. Wallahi ai kasuwa dar ce ana samun alkhairi sosai.

Wane irin ƙasa gidan ku yake dashi? Gidan mu ai ba gidan ƙasa bane, gidan bulo da bulo ne. Komai akwai, ba abun da babu. Akwai interlock, akwai tiles, akwai duk wani abu da muke buƙata. To ba mu da wani aufi a ciki ba. Kuma gida ne, gida na alfarma. Allah ya ƙara bamu wasu dukiya mu ƙara gina mafi, mu gina upstair. Amin summa amin.